Wadanne kafofin watsa labarai kuka fi amfani da su? Na fi amfani da Facebook. Facebook shine wanda zai haɗa ka da mutane, abokan arziki da wayanda kun jima ba ku gaisa da su ba. Facebook ne yake haɗa ku sosai, so nafi jin dadin amfani da shi a gaskiya.